Kana zuwa gidan fim? A'a, bana zuwa gidan fim. Ni nafi zuwa gidan kallon ƙwallo, saboda ni ba mutum bane ma'abocin zuwa gidan fim. Nafi son zuwa gidan kallon ƙwallo nan nake zuwa na samu nishaɗi na. Da abokanai na da ƴan'uwa na, da kuma wa'inda muke tare da su ko da yaushe.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum sabida ni mutun ne ma abocin sa tulare a kaya kuma turarena yana da ƙamshi. Dan duk sanda na yi wanka na sa sabon tufafi, na kam pe sa turare a jiki. Saboda turare yana sa ka ji daɗin jikinka ma ba tare da ka samu tawaya na wani abu ba don sabida haka ina yawan sa turare kullum. Dan ina sa turare so uku ne ma a rana. In sa turare da safe, in sa turare da rana bayan na je wajen aiki, in na dawo gida bayan na yi wanka kafin na kwanta na kan sa turare.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Abin farko da nake yi lokacin da ake da cikin damuwa ko kuma nake jin damuwa shine nakan yi alwala, na je na yi sallah, na roƙi Ubangiji ya yaye min damuwana. Bayan haka sai in zauna na tayi istigifari, na zauna ina yana, ina nazari yanayin yanda zan samu ci gaba a rayuwana. Abin da nake yi kenan duk lokacin da na shiga damuwa.

Wane irin takalma kake fi so? Irin takalman da na ke so shine takalmi fam, saboda baya takura ni ƙafa. Saboda idan na ce wai takalmin da na ke so shine takalmi kaman sau ciki, to sau cikin nan yana cin mun ƙafa. Shi ya sa ba na son takalmi sau ciki. Na fi son takalmi wanda yake fam shu ne. Zan sa.

Kana sa tabarau? A'a, bana sa tabarau, duk da cewa sa tabarau ma yana da kyau sabida iska ko ƙura ba zai samu damar shiga cikin idonka ba. Amma dai ni bana yawan sata barau gaskiya. Amma dai ina so dai nan ba da daɗewa ba na dan sai tabarau na in danga sawa.

Kana da katin kasuwanci? Ee in na da katin kasuwanci. Saboda ni harkan ta nake yi, harkan printing nakeyi, harkan buga lyitattafai da wasu abubuwa to katin kasuwancina ma ni na yi design ɗin shi da kai na saboda abin da na fi ƙwarewa a kai ke nan. Kuma na je na yi printing abu na to nake raba ma aboka nan kasuwanci na duk sanda suke so su tuntuɓe ni. Akwai adireshina a kai da lamban wayana akan katin kasuwancina. Domin kar katin kasuwanci ya dana matuƙar amfani sannan idan ka ba ma kostomominka katin kasuwancinka sukan manta wani zubin, ama idan katin kasuwancin ka na hannun su zasu tuna da kai su tuntuɓe ka wajen ku yi hulɗa na arziki tare da su sosai.